Eh ina iya yin iyo saboda iyo ba wani abu bane wanda za a ce yana da wahala wurin koyon shi. Yin iyo lallai dai za'a ce abu ne mai hatsari wanda idan ba ka iya iyo ba ya zama na cewa ka fada cikin ruwa abun nan zai iya zama maka matsala ga rayuwarka wanda ma har ranka zaka iya rasa saboda dalilin rashin wannan iya iyo ɗin da ba ka yi ba. Wanda iyo yana da kyau ma a ce duk wani mutum yi kokari ya koyi shi saboda me? Ba ka san lokacin da za ka irin matsalar nan za kata iya ta same ka ba. Wataƙila ko a samu faruwar ambaliya a garinku ko kuma wurin yanki na ku idan ya zamana cewa kai ba ka iya iyo ba to ba ka na ji ka na gani wannan ruwan haka zai zo ya tafi da kai kuma sannan rayuwarka ta salwanta. Amma idan ya zamana cewa ka iya iyo za ka yi iya bakin ƙoƙarinka wurin ganin cewa ka ceta rayuwanka wanda idan ya kasance ƙarfinka ne ya ƙare har ruwan nan yatafi da kai kaga a wannan lokacin kayi iya bakin ƙoƙarinka wuringanin kayi iyo har ka kuɓuta daga wannan ruwan amman dai ruwan ya riga yaci karfinka ya zama na cewa ba za ka iya ba ne. Ka bada iya bakin ƙoƙarinka amma dai ƙarfin ka ya ƙare ba za ka iya ba wannan ruwan har ya tafi da kai. Sannan iya iyo abu ne wanda yake da amfani matuka ga al'umma baki ɗayansu. Saboda wani lokacin za a iya samun wataƙila ko anyi ruwa rafi ya kawo cikin ikon Allah sai a samu wani yaron, yaron unguwa, ƴar marasa jin yaron nan. Wani yaje ba tare da yasani ba ko ya tura ɗan uwanshi ko shima ya faɗa da kanshi to idan ya zama na cewa gaba ɗaya unguwar nan babu wanda ya iya yin iyo to wa ye zai ciro wannan yaron da ya faɗa ko kuma yaron da aka tura? Ba wanda zai ciro shi haka nan ana ji ana gani mutane na ji suna gani wannan yaro zai rasa rayuwar shi wanda kuma abu ne wanda bai kamata a ce yana faruwa a tsakanin al'umma gaba ɗaya ba. Amma idan ya zama na cewa akwai wanda ya iya iyo zai bi wannan yaron wurin ganin ya ceta rayuwar shi. Idan kuma Allah bai yi ba yana ji yana gani hakan zai haƙura amma mene ne? Ya bada iya bacin ƙoƙarin shi wurin ganin cewa ya ceta wannan yaron. Allah ne bai yi zai iya ceton shi ba har wannan yaron ya je ya rasa rayuwar shi.

Ehh, lokacin da nake cin abincin dare, ina cin abincin dare ne daga lokacin da aka yi sallan mangarba zuwa lokacin da aka yi sallan nisha. Duk da wani lokacin cin abincin dare na ya kasu kashi biyu. Wanda wani lokacin ana yin sallan mangarba ina cin abinci. Sannan kuma kafin ma in kwanta bacci ina ƙoƙarin ƙara cin abinci. Dalili kuma shine wannan abincin da na ci ana yin mangarba irin wuraren ƙarfe bakwai haka. Idan ya zauna na ci abinci a wannan lokacin to da yawa ina dadewa ba tare da na yi bacci ba. Ina iya kaiwa sha biyu, ƙarfe ɗaya, ƙarfe sha ɗaya da rabi. To a wannan lokacin da yanzu ina da buƙatar in kwanta zan, zan samu cewa wannan abincin da na riga na ci ƙarfe bakwai wannan abincin ya riga ya narke, ya riga ya gama aiki a jikina wanda jin yunwa ma za ta iya biyo baya. Saboda me? Wannan aiki wannan abincin na rig-ya riga ya narke wanda kuma idan ba na samu na ci abinci a wannan sha ɗaya da rabi ko sha biyu ko ƙarfe ɗayan mu nan ba bacci ma ba zai iya zuwa ba saboda me? Duk sanda aka ce "sauga shi ka na jin yunwa" to bacci ba zai yiwu ma ba. Abune wanda ba zai yiwu ma ba bacci ba zai yiwu ma ba saboda me? Saboda wannan yunwan da ka ke ji. To waɗannan lokutan su ne lokutan cin abincin dare na wanda a gaskiya ne ina cin abincin dare ne kusan sau biyu za a ci. Ina ci lo-daga kaman ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe takwas haka. Sannan kuma idan, idan na zo kwanciya kaman ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu ko ƙarfe ɗaya shi ma a wannan lokacin zan ƙara cin abinci kafin in samu in kwanta bacci.

Eh ta hanyar da nake tabbatar da ingancin aiki shine aikin nan daga wane kamfani ya fito. Wane kamfani ne ya ƙirƙira wannan aikin. Saboda idan ka yi bincike akan kamfanin da ya ƙirƙira wannan aikin, ta yi wannan hanyar ne za ka iya gane cewa wannan aikin mai inganci ne ko kuma aikin nan ba mai inganci ba ne. Saboda me akwai kamfanunuwan da an riga an masu shaidan cewa wannan kamfanin ba sa almundahana, ba sa alfasha, suna yin ƙoƙarin su, wurin ganin sun inganta aikin su. Saboda me? Saboda ya zama na cewa sun tara abokan cinikayya. Ku sannan suna iya ba jin ƙoƙarin su wurin ganin ya za'ayi, ya za'ayi ya zama na cewa sun yi amfani da wannan damar sun, sun mutunta abokan cinikayyan su sannan kuma aikinsu ya zo da inganci. To ta wannan hanyar ne za ka iya gane cewa aiki mai inganci ne ko kuma ba mai inganci ba ne ta hanyar wane kamfani ya fito. Idan ka duba kamfanin da aikin nan ya fito ka ga wannan kamfanin ba ana masu shaida mai kyau wurin yin aiki mai kyau, aiki mai inganci ana masu wannan shaida. To ta wannan hanyar kaɗai za ka iya gane cewa tabbas wannan aikin mai inganci ne. Amma idan ka duba kamfanin da ya fito ka ga cewa wannan kamfanin ba a gaskiya mutane ba sa masu shaida mai kyau. Mutane, hasali ma mutane cewa suke yi wannan kamfanin ba su iya aiki ba. Burin su kawai su maka almundahana, su cuce ka saboda me ka ɗauka kuɗin ka, ka ba su saboda zai sa mari ba mai yawa. To ta wannan hanyar kawai za ka iya gane cewa wannan aikin ba mai inganci ba.

Eh ina rufe baki lokacin hamma. Wanda rufe baki lokacin hamma abu ne wanda ya zama kusan dole saboda mene? Idan ya zama na cewa ba ka rufe baki lokacin hamma, wasu ƙwari ko wani abun ma ze iya zuwa ya shigan maka baki ba tare da ka sani ba wanda kuma wannan abun idan ya zama na cewa ya shiga bakinka zai haifar maka da wani babban cuta ma wanda kai kan ka ba ka yi tunanin shi ba. Sannan mene wannan rufa bakin da kake yi yayin lokacin hamma sukansu zai zama na cewa kusan daraja ne a gare ka saboda mutane za su kalle ka a mutum mai daraja saboda wannan rufa bakin da ka yi. Kuma idan ya kasance kawai da kayi hamma sai ka buɗe baki, haa kowa kawai na kallon ka ba tare da ka yi ƙoƙari ka rufe wannan bakin ba. Mutane za su dinga maka wani kalan kallo. Mutane za su dinga, mutane za su dinga maka wani kalan kallo suna cewa kai wannan da ganin shi bai fito daga gidan arziki ba, ba wani daraja gare shi ba. Amma mene ne? Idan ya kasance cewa kana rufe baki lokacin hamma, na farko dai, ƙwari ba za su dinga shigan ma baki ba sannan kuma mutane ba za su riga kallo ka a mutumin banza ba. Sannan miye ne? Rufe baki lokacin hamma abu ne me kyau abu ne wanda ya kamata ace mutum ya dinga yi. Sannan kuma ana amfani da hannu biyu ne wurin rufe baki lokacin hamma. Idan, idan ya kasance da hannun dama kake so ka yi amfani to, zaka sa tafin hannun ka ne ka rufe bakin ka saboda me? Hannun dama hannu ne mai tsarki, hannu ne mai tsafta wanda ba a yin amfani da shi awanke kashi da sauransu. Amma idan ya kasance lokacin da kake so ka rufe bakin ka a yayin hamma, ta, hana hagu ne kake so ka yi amfani da shi sai ka yi amfani da bayan hannun ka. Saboda me? Hannun hagu hannu ne wanda za a iya cewa watakila bai da tsafta sannan hannu ne wanda ake wanke kashi da shi. Saboda me? Zai zama na cewa in ka kasa tafin hannun ka, wannan cutan da ka yi gudu na ƙwari wanda za su iya zuwa sukawo ma cikin bakin ka to, da wannan hannun hagun naka za ka iya samun ma wannan cutan. Saboda me? Wannan hannun ba hannu bane mai tsafta. Shi sa, shi sa ake cewa mutum ya yi amfani da bayan hannu saboda me? Wannan bayan hannun shi dama koda yaushe cikin tsafta yayin tunda ba da bayan hannu ake amfani wurin wanke kashi ko kuma wasu abu makamancin haka ba. Wanda rufe baki lokacin hamma abu ne wanda ya zama kusan wajibi. Abu ne wanda yake da kyau wanda zamu iya ɗaukan shi ma a wajibi wanda ya zama dole ne se mutun ya aikatashi yayin yin hamma.

A gaskiya bana son cin abincin titi. Saboda wani lokacin cin abincin titi ba ka ma san waye ya dafa shi ba, ba ka san eh daga ina aka dafa shi ba sannan kuma ba ka san wane kalan tsafta wurin da aka dafa wannan abincin yake da shi ba. Watakila ma za a iya samu inda aka dafa wannan abincin ba shi da tsafta. Watakila ma akwai wasu cututtukan da suke yawo a wannan gurin amma me mutum zai zo ya ci ba tare da ya san akwai waɗannan cututtukan ba. Sai dai mutum kawai ya je ya ga ya kwanta rashin lafiya a tambaye shi, "ah me ka ci ne ko kuma me ya faru ka kwanta rashin lafiya?" ka ce kaima kanka ba ka sani ba. Wanda kuma cin wannan abincin titin watakila shi ne ya janyo maka wannan rashin lafiyar. Wanda kuma ta wani fan nin cin abincin titi shi kuma wani wurin za ka iya tararwa cewa suna da tsafta sosai a inda suke sayar da abincin. Akwai tsafta, iya tsafta. Za a share gurin, za a inganta gurin, zama na cewa da ka zo gurin za ka ga gaskiya gurin gashi ya kyau. Amma inda kuma ake dafa wannan abincin shi kuma zai kasance babu tsafta. Wanda tun da kai ba za ka ga inda ake dafa wannan abincin ba. Ba za ka san gurin akwai tsafta ko babu ba. Wanda kai kawai ka zo ne inda ake sayar da abinci. Kaga guri akwai tsafta a gurin akwai tsafta barin in tsaya a titin nan in ci abinci. Wanda kuma zaka iya cin abincin amma mene inda aka dafa wannan abincin ba shi da tsabta. Watakila a wannan gurin ma akwai cututtukan da suke yawo a wannan gurin. Wanda shi kuma wani wurin za ka tarar inda ake sayar da abincin ne ba shi da tsafta. Wanda ma a wurin nan za ka ce kai ba zan iya tsayawa a wurin nan in ci abinci ba saboda me abincin nan ba shi da tsafta. Amma kuma inda ake dafa wannan abincin wuri ne mai tsafta sosai. Wanda wata kila babu ma wasu cututtuka da suke yawo a wannan gurin. Wanda ka ga duka idan muka haɗa da inda ake sayar da abincin bai da tsafta, inda kuma ake dafa abincin yana da tsafta. To shi ma ne duka cuta, wannan cutan za ta iya biyo wa baya saboda me inda aka sayar da abincin babu tsafta. Sannan shi kuma wurin da ake sayar da abinci ya zama akwai tsafta, inda ake dafa shi babu tsafta. Shi ma de duka cututtuka za su iya biyo baya saboda me inda ake dafa wannan abincin shi ya samu. Ba wai na cika son cin abincin titi bane inda har na zauna na ci abincin titi. To bana da yadda zanyi ne. Ya riga ya zama mun dole. To haka nan zanyi haƙuri zan tsaya in ci saboda menene bani da yadda zanyi. Haka nan zan haƙura in ci wannan abincin amma dai ba wai don ina so ba, ba wai don ina jin daɗin shi ba saboda me na san menene illan shi. Na san menene zai iya biyo baya idan ya kasance kana cin abincin titi inda ya kasance abincin ba mai tsafta bane. Duk dade wasu lokutan ana samun abinci mai tsafta wurin da ake dafa abinci mai tsafta, inda ake sayar da abinci mai tsafta sannan me sayar da abincin ma kan shi ko kuma kan ta za a iya samu tana da tsafta. To irin wannan ba wai matsala bane in ka tsaya a kalan wurin nan ka ci abinci saboda me ko'ina akwai tsafta. Inda ake dafa abinci akwai tsafta, wurin da ake sayar da abinci akwai tsafta, mai sayar da abincin tana da tsafta sannan kuma wuraren, wuraren da ake zuba abincin jukansu abubuwan dubawa ne saboda me idan ba ka duba su su ma za iya zama a cikin waɗannan abubuwan da ake zuba abincin shi kan shi ba abu bane mai tsafta saboda menene wurin nan abincin titi ne. Abinci wuri ne wanda iska zai iya kwaso cuta ko'ina ya kawo shi wurin nan.

Eh yadda nake jure ma zafi shine wannan zafi abu ne wanda ya zama kusan dole mba sai ka jure masa. Akwai lokacin da kana ji kana gani kana jin wannan zafin amma dole sai ka jure saboda rashin jure wannan zafin zai iya haifar maka da wani babban matsala. Yanzu misali ace kana aiki ne a saman wani guri wanda idan ka sake akwai wani gurin da ka rike wanda idan ka sake wannan gurin zai iya kasancewa ce ka faɗo to irin wannan a irin wannan gurin dolenka ko kana so ko ba ka so dole sai ka jure wannan zafin saboda me jure wannan zafin shine zai iya tsera tar da rayuwarka misali saboda me idan ka ce ba za ka jure wannan zafin ba inda saboda inda ka rike akwai zafi bari ka sake to a sandan da ba za ka sake wannan gurin da ka rike in ka faɗo watakila ka mutu kenan sai dai waninka amma kai ka riga ka mutu kenan. To dole da wannan da wannan lokacin dole za ka iya bacin ƙoƙarinka gurin gani ya za'aika jure ma wannan zafin saboda me dai-da yake da cetar rayuwanka jure wannan zafin dai-dai yake da ka ceta rayuwarka da kanka wanda kuwa rashin jure ma wannan zafin dai-dai yake da ka yi ƙoƙarin kashe kanka da kanka wanda ma in Allah ya taimake ka in ka faɗo ba ka mutu ba kenan wanda in dai ka mutu kusan ka kashe kanka.

Eh, na fi son tufafin auduga saboda me? Tufafin auduga tufafi ne mai daɗin sawa saboda me? Auduga a ko da yaushe ita dama auduga tana da laushi. To wannan laushi shine yasa idan ya zama na cewa anyi hannu tufafi da auduga, wannan tufafin zai kasance yana da laushi sannan ko da a ce a gurin wanki zai kasance baya da wahalan wankewa. Wane wannan laushin da ya ke da shi. Amma idan tufafin siliki ne, shi kuwa yana da santsi ne saboda me? Wurin wankewa ma kanshi zai iya jima ka ciwo a hannu indai ya kasance ba da injin wanke mashin kake yin wanki ba. Shi sa, shi sa indai ba da injin wanki wankin kaya kake yin wanki ba. Kuma shi sa na fi son kayayyaki na auduga. Na fi son tufafi auduga wanda tufafi ne mai daɗin sawa, tufafi ne mai kyau wanda kuma ko da ka zuba wanki ba zai baka wahala ba. Tufafi ne mai ƙarƙo kuma sosai wanda baya da saurin yage wa, baya da saurin tsufa, baya da saurin lalacewa. Shi yasa na fi son tufafin auduga akan tufafin siliki.

Eh bokitin da muke da su a gida guda huɗu ne, guda huɗu wanda kuma dukansu bokiti ne na fenti. Ta yadda ake samun bokitin fenti shine kamfanonuwan fenti suna, suna idan suka haɗa fenti suna zuba shi ne a wani bokiti. Wanda kuma wannan bokitin idan ka je sayan fenti za a haɗa da wannan bokitin ne a baka. To idan ka siyo fenti aka zo aka maka fenti to wannan bokitin za ka ce ma wanda ya maka fenti cewa kana son bokitin ka sake masa. Zaka yi amfani da wannan bokitin naka. Shi kuma zai bar maka. To ta haka ne ake samun bokitin fenti. Shiyasa kusan bokitin fenti shine bokitin da muke amfani da su a gidan mu kuma sune bokitin da muke da shi guda biyar gaba ki ɗayan su. Wanda akwai wasu bokitin da ba bokitin fenti ba amma mene ne bamu cika amfani da su ba wanda su wannan ma ana kiransu ne da baho ba bokiti ake kiransu ba. Kuma bokitin fenti bokiti ne wanda ya kasance bokiti ne mai ƙwari sosai. Wanda mene kamfani suna kakari suyi is, is bokitin nan mai ƙwari saboda mene? Kada ya zama na cewa an siya fentinsu an je garin ɗaura shi a mota ko garin sauke shi gashi wannan bokitin ya fashe. Kaga dai an yi asarar wannan fentin. Wanda su ma wannan asaran zai iya janyo musu asara. Wanda ko dai su biya me wannan fentin fentin shi ko kuma idan ba su biya shi ba su kuma suna mai a'a ai asara shi ya ɗauka. Ba zai ƙara dawowa wannan kamfanin ya siya fenti ba saboda mene? Ya san bokitinsu ba shi da kyau. Sannan bokitin da muke da shi guda biyar dukkan mu nayi amfani da su ne wanda wasu ana amfani da su ta hanyar zuba ruwa a ringa sha wasu kuma ana amfani da su ta hanyar wanki wasu kuma ana amfani da su ne ta hanyar wanke wanke. Wanda kuma wasu ana amfani da su ne ta hanyar wanka. Wanda kowane bokiti dama yana da buƙatan a ce ko wani ko wani abun da za ka yi ka ware mai bokitin shi saboda mene ko wane abu yana da ɓangaren shi. In bokitin nan bokitin wanka ne to badama ka ce za ka ce za a sha ruwa da shi saboda mene? Zai zama kusan ƙazanta ne. Idan bokitin nan bokitin sha ruwa ne bada ma a ce za a shiga bayi da shi a yi wanka da shi saboda mene? Zai zama ke nan ƙazanta an shiga da abu bayi kuma sannan a zo a zuba ruwa ana sha. Wanda wannan zai iya janyo wa mutum ma wani cutan da bai taɓa tunani ba. Sannan idan aka ce wannan bokitin bokitin wanki ne bai kamata ace ana zuba ruwan sha a ciki. Ana sha ba saboda mene? Bamusan kalan cutan da omo yake zuwa da shi ko sabulu ba. Idan ka kasance an yi wanki to wannan oman da sabulun zai rage a cikin bokitin nan wanda kuma idan aka zuba ruwan sha zai haɗu da wannan oman da sabulun wanda kuma idan ka sha zai yi haifar maka da wani cuta. Amma idan bokitin bokitin na wanki ne za a iya shiga bayi a yi wanka da shi saboda mene? Ai ba ruwan sha ake zubawa a ciki. iYa wanki ne ake da shi. Sannan bokitin wanka ma haka za a iya wanke da shi lafiya kuma.

Eh a gaskiya na fi son AC, na fi son AC a kan fanka saboda me AC yafi saukin amfani kuma yafi bada sanyi yadda ya kamata. Wannan shi ma fanka yana bada iska sosai amma dai shi baya bada sanyi yadda AC yake badawa. Sanyi yana bada eh yana bada sanyi. AC yana bada sanyi ne wanda zaka iya jin shi har cikin jikinka wanda duk zafin da ake yi ma zaka iya ji ƙararren sanyi saboda me indai kai ka sa wannan AC yayi yawa zaka iya ji kana sanyi ƙararren sanyi ma wanda zata iya manta wa mutuwa zafi ake yi. Amma idan fanka ne idan ya kasance cewa wannan ɗakin da kake a zaune fanka, fanka ne kawai sannan mutane suna da yawa sosai a cikin ɗakin to wannan iskar mada fankan nan take horowa zai iya komawa zafi saboda mene yawan mutanen da suke cikin wannan ɗakin. Amma idan ya kasance cewa AC ne to AC yana bada sanyi ne wanda sanyi yana ma shiga cikin jiki ne baya yana amfani da iskar da yake wannan gurin da kuke bane to shi ba za ku ji zafi ba a wannan lokacin. Amma idan fanka ne indai mutane suna da yawa to shi saboda shi yana amfani da iskar da yake wannan gurin ne shi ma kuma ya baku iska. To idan ya kasance kuna da yawa zai kasance zafi ya yi yawa a gurin to zai koma wannan fankan shi ma zai dinga ɗiban zafi ne yana ƙara horo muku wanda zai yi wannan zafin maya ƙaru a maimakon ku ji iska.